Na fi son zama a ƙauye, saboda a ƙauye za ka koyi abubuwa mabanbanta, waɗanda suke da alaƙa da sanin noma da kiwo da kuma iya zama da mutane. Wa'yan nan sune dalilai na a kan zaman ƙauye ko birni sannan kuma duk wani abun da yake ƙunshe bayan nan, eh na ci gaba na zamani, wane ana samun shi ne a birni. Sabida haka nifai gaskiya nafi san zaman abinda ya shafi ƙauye amma a zamanin yanzu na fi son in zau na a birni, saboda shi birni akwai daman maki da yawa waɗanda suke zuwa, na aikin gwamnati da kuma wani abu mai kama da haka. Wannan shi ne dalili na.

Kayan marmarin da na fi so, na farko ina son kankana, sannan ina son lemu, sannan ina son ayaba. Wa'inan guda ukkun gaskiya zan iya cewa su na fi so a rayuwata. Duk wani wanda basu ba, sai dai kawai dan, ba yanda zanyi sabida rashin samun wancan. Wannan shine abin da na fi so a taƙaice a cikin abin da ya shafi, kayan marmari. Sannan, na kan buƙaci mangwaro wani lokacin. Sabida mangwaro yana da muhimmanci a jikin ɗan adam. Yakan sa mutum ya zamo yanada kuzari in yasha shi, da sauran su. Wannan su ne kayan marmarin da zuciyata ta fi muradi a kai sannan kuma tafi ɗan faruwa akan su a taƙaice amsa take nan, ga abin da ya shafi kayan marmari.